Wane irin tsintsiya na ke amfani da shi? Idan za nayi shara ina amfani da tsin-tsiya laushi ko tsin-tsiya kwakwa ama ya danganta inda nake shara idan misali ina so in yi sharan ɗaki na kan yi amfani da tsintsiyan laushi kuma idan zan yi shara inda akwai ƙasa nakan yi amfani da tsintsiya kwakwa domin tsintsiyar kwakwa yafi karɓu gurin sharan ƙasa.

Eh sosai ma kuwa ina son abinci mai yaji, amma wani lokaci bana so domin ina da ciwon gyambon ciki. Idan naci abinci mai yaji yakan dame ni sosai. Wani lokaci kuma na fi so in ci abinci mai yaji domin yakan sa hanci na ya buɗe kuma na samu sauƙi wai in ji in ji daɗin cin abinci na.

Sau nawa na ke duba saƙonni a aiki? Ya danganta a wane ranan aiki ne, kamar ranan Litinin na kan duba saƙonni wurin aiki sau talatin idan kuma kamar ranan Laraba haka na kan duba saƙonni sau goma sha biyar ko sau goma sha bakwai a yini.

Kala jin tsoron kwari. Sosai kuwa ina jin tsoron kwari bana son kwari ko kaɗan. So da yawa idan ina tafiya naga kwari sai ya sa tsikan jikina duk ya tashi. Bana son in gansu, bana so su taɓa ni, bana so abun da zai haɗani da su gaba ɗaya. Domin kwari idan musamman idan suna cizo sukan ɓata mun rai.

Yaya nake zubar da shara? Idan za ni zubar da shara nakan ɗauki shara da na kai gurin da ake zubar da shara ko kuma gurin da ake ƙone shara sai in sa a gurin. Idan lokaci ya yi masu kwasan shara sai su zo su kwashe sharan ko kuma masu ƙonawa su zo su sa wuta su ƙona domin a ƙarasar da sharan.

Ina bikin haihuwar, ina bikin ranar haihuwa na, ina zuwa wurin fita shagali nakan siya ma ƙaina cake da abun sha, sai in ma ƙaina addu'a in roƙi Allah ya azurta rayuwana ya albarkaci rayuwana yabiya mini duk buƙatocina.

Eh ina son sanya safa amma ba kullum ba. Wani lokaci nafi son kawai ƙafa na ya kasance a buɗe. Hannuwa na su ma su kasance a buɗe. Amma idan lokacin sanyi ne, idan akwai sanyi sosai, na fi so in saka safa. Idan na sanya safa yakan kare ni daga sanyi in samu ɗumi kuma.

Abincin dare, nakan ci abincin dare duk lokacin da na ga dama duk da yake dai ban cika son abincin dare ba. Amma idan na ji kamar ina so in ci abincin dare, nakan ci abincin dare misalin ƙarfe takwas. Idan kuma abincin ya yi da wuri nakan ci abincin dare misalin ƙarfe shida misalin ƙarfe bakwai. Duk nakan ci abincin dare a bina.

Eh wannan ba koda yaushe nake ci ma manufar tallace-tallace ba. Wani lokaci nakan sanya talla kuma abubuwa ya zo ya kasance babu mutane masu sayan abun da na tallata amma wani lokaci kuma ina ci ma manufar tallace-tallace na shi ya sa nake mugun alfahari da kasuwanci na.

Ya kake shirya ayyukanka? Ya danganta wane irin aiki. Misali idan zanje aikin ofis, nakan shirya kayana in goge su, in wanke su, in goge su kafin ranar aiki, sai in shirya ranar aiki nayi, sai kawai zan saka kayana ne in fita, sai in ɗauki jakata in tafi gurin aiki.

Sau nawa kake kallon madu bi. Ni a matsayina na miji ban cika kallon madubi ba amma idan ta kama na kan kalli madubi sau biyu ko sau biyar a yini kuma ba wai yana kallo ne don sha'awan kaina ba. Wani lokaci na kan zuwa induba ne domin ƙuraje da ke a fuska na.

Ya danganta a ina kuɗin suke. Nakan ajiye wasu a banki, wasu kuɗi kuma nake ajiye su a lalita na domin idan zana siya abu, in samu in cire su da wuri in siya. Wasu kuma idan zan je ban, idan na je banki nakan sa kuɗi a ciki domin in a ajiye mun waɗanda ba zan yi amfani da su yanzu ba.

Apps ɗin da nake amfani da su sau da yawa suna da yawa. Misali ina amfani da WhatsApp, ina amfani da Facebook, ina amfani da Instagram, ina amfani da TikTok, ina amfani da Twitter. So, ya danganta wanne app na ke son amfani da shi a lokacin da nake son amfani da shi.

Ina abubuwa da yawa zan ƙara aiki misali idan ina shara in sai in share daga ƙofar gidanmu har zuwa ƙofar gidan makwabcinmu. Idan kuma ina wanke wanke zan wanke kwanoni na in wanke naman mu in wanke kwanonin ƙannena kuma.

Wane irin ƙasa gidanku yake da shi? Mu a gidan mu ƙasan da ke a gidan mu kaman ƙasan yashi ne, sai dai a ɗakuna mun sa tiles da kuma. Wurin da yake wankewa mun wanke su sosai. Domin haske da kuma jawo ra'ayin mutane su iya zama a ƙasa.

Gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba. Domin sanda na fara koyan ɗinka tufafi ban sa hankali sosai ba. Saboda haka ban iya ɗinka tufafi ba. Amma kuma na iya wasu ayyuka kamar haɗa taguna da kuma ƙofofi a gida. Na iya ɗinkin hannu kuma na iya ɗinka hula.

Abun mamaki ne ban ma san meye barkwanci ba. Ban taɓa, eh na taɓa jin kalmar barkwanci amma ban san meye shi ba. Domin hausana ba lallai ba ne ace na iya Hausa sosai. Ni ma ina koyon Hausa ne kuma na san cewa a hankali, a hankali zan iya Hausa na. Amma ban san menene barkwanci ba.

Kana tafiya kasuwanci? Eh, ina tafiya kasuwanci. Nakan tafi garuruwa domin saye da sayarwa kayayyakin sarra sarrafawa. Nakan sayi takalmi, nakan sayi kayan sawa, nakan sayi kayan abinci in ɗauke su kuma in kai daga wani gari zuwa wani gari domin sayarwa.

Yaya kake magance koke-koke? Idan zan magance koke-koke, nakan fara da nutsar da kaina, in ba ma kaina shawara ko kuma wanda ke koke-koken in ba shi shawara, in faɗa masa cewa duk abinda ke damunsa ba shine ƙarshen rayuwa ba.

Nawa ne kuɗin wutar lantarki a wata? Kuɗin wutan lantarki a wata anan waje na nakan biya kusan dubu talatin ko dubu arba'in a wata domin in samu wutan lantarki. Wani lokaci kuma na kan biya ƙasa da haka idan ban yi amfani da wuta da yawa ba a wata.

Zan ce bikin da na fi so, ina ga na fi son bikin ɗaurin aure da bikin suna. Domin bikin ɗaurin aure nakan yi yawo da ango da kuma abokanan shi. Bikin suna kuma yankan ragon nan da ake yi idan an zo wurin suna sai a ce sunan yaro ko sunan yarinya yahaya. Shi ya fi burgeni ina son bikin suna sosai.

Kana amfani da matashin wuya? Wannan tambaya ban fahimci me wannan tambayan yake nufi ba. Amma idan kuna nufin ina amfani da matashin waya, eh sosai ina amfani da sababbin wayoyi na zamani da aka fitar da su kwanakin nan kamar Redmi da Samsung. Bana cika amfani da iPhone.

Ina zuwa kasuwa a duk lokacin da na ga dama kamar ranar Lahadi, ranar Litinin, ranar Talata, ranar Alhamis, ranar Juma'a, ranar Asabar da ranar Lahadi. Ina zuwa kasuwa a duk lokacin da na ga dama, ko da safe, ko da yamma ko da rana. Duk lokacin da na ga dama zan iya zuwa kasuwa a bina.

Wane malami kake fi so? Ni ina son duka malamaina. Amma malamaina mata na fi son su saboda sun fi sauƙin sha'ani sannan suna da kirki sannan suna da fahimta cewa wannan yaro na ne. Kuma zan yi duk abin da zan iya in taimaka masa.

Ko ina sanya tabarau? Eh, ina sanya tabarau amma ba kowane lokaci ba. Idan zan sa tabarau, ina dubawa ne in ga wanne ne ya cancanci fuska na sannan wanne ne ya can canta insa da safe koda rana koda daddare. Nakan yawan sa tabarau baƙi saboda hasken rana da rana.

Sau nawa kake tsarkake gidanku? Ni ina yawan tsarkake gidanmu sau uku ko sau huɗu a sati. Kaga ke nan kullum ina tsarkake gidanmu. Lakal debiruwa duk wuraren da na san sun ɓace in wanke su. Idan na wanke su sai in share ko ina yayi haske fess.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? Ni hatsali ban cika son shan magani ba. Saboda haka idan mura ya kama ni, sai dai in yi bacci. Idan na samu na yi bacci kaɗan, sai in tashi, in na yi tafiya kuma in ɗan motsa jikina. Hakan dai a hankali har sai muran ya sake ni. Amma bana shan magani idan mura ya kama ni.

Yaya na ke magance damuwa a aiki? Ni bana yawan damuwa da kaina akan wani damuwa idan naje gurin aiki idan abu ya dame ni, sai in ɗauko wayana in kunna waƙa sai in sa abun shan kiɗa a kunne na sai in tashan kiɗa. Idan na sha kiɗa kaɗan, nakan samu sauƙin rayuwa.

Eh sosai ma ina son zama kusa da taga, saboda iska ya dinga buguna. Idan ina ciki ba na kusa da taga sai zafi ya dame ni. Idan zafi ya dame ni kuma ba na iya numfashi. Idan kuma bai iya numfashi ba sai in je kaman zan saki, sai in ji kaman zan mutu. Saboda haka na fi so in zauna kusa da taga.

Gaskiya ina rubuta rahoto sau da yawa a yini. Nan kusan kullum abin da nake da rayuwa nake nan, in rubuta rahoto in kai wa matatar sadarwa a sa a matatar sadarwa. Ina rubuta rahoto kullum fiye da sau ɗari kullum.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? Ni ban cika damuwa da matsaloli a wurin aiki ba. Idan matsala ya zo, nakan kwantar da hankalina in duba daga ina matsalar yake. Idan na gano inda matsalan yake, sai in fara rubutu akan yanda zan gyara matsalan ko yadda zan magance matsalar, domin samun ingantaccen hanya ta gyara.

Yaya kake kawowa gidanku? Wannan ba san me yake nufi ba ko me kuke nufi da kawowa gidanku, amma zan ce kawai dai ina iya ƙoƙari na in ga cewa kowa a gida yana cikin farin ciki kuma ina addu'a kullum Allah ya ƙara rufa mu asiri, ya yi mun buɗi.

Wane irin fim kake son kallo? Ehh. Inason kallon fina-finan Hollywood, da kuma to fina-finan Indiya masu ban tausayi ban cika son kallon fina-finan Hausa ba saboda ni ba bahaushe bane. Kawai dai, ikon Allah ne Allah ya sa na iya Hausa saboda na girma a ƙasar Hausa.